Yaya kake zama? Yaya kake zama? Da zama dai kala kala ne, zama kaloli daban-daban ne, kowa da yadda yake zama. Idan zama a ƙasa ne daban ne, idan zama a kan kujera ne shi ma daban yake. So, idan akwai kujera na fi son na zauna a kujera da na zauna a ƙasa. Amma kuma in ba kujera to zaman ƙasa ya zama dole, so dole in zauna a ƙasa ba yadda na iya. Amma dai na fi son in zauna a kan kujera da na zauna a ƙasa. Saboda na fi jin daɗin zama a kan kujera fiye da in ina zaune a ƙasa.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To kafofin labarai dai sunanan kala kala, sunanan da yawa. A wannan zamanin mu akwai irin su Twitter, akwai se Facebook, akwai Instagram, akwai Twitter. Akwai kafofin watsa labarai dayawa kuma duka ina amfani da su harda talabijin. Akwai kafofin watsa labarai wanda bana amfani da shi a yanzu shine rediyo saboda shi kuma a da ne ake amfani da shi tun da aka samu wayan salula'an dai ina amfani da shi sosai. To nima bana amfani da shi, ina amfani iya waya sai kuma talabijin.